Eh a zamanin dane ake karɓar baƙi a zaure a zauna a tattauna abun da za'a tattauna a cigaba amma yanzu ba'a barin baƙi a zaure ana shiga cikin gida a samu falo saboda in ka bar mutum a zaure yanzu zai ce ka wulaƙanta shi kuma an fiyi da safe yanzu da kuma yammaci to yanzu dai bamu cika amfani da zaure ba.

Mukan motsa jiki ana nan, ana motsa jiki da safe yana ƙara lafiya da biyan jiki da kuzari. Masu yin irin sassafe suna da yawa, dama masu dai zuwa filin wasanni sun fi yawa, sun fi buga ƙwallon maka yana sa mun ƙara ma jiki lafiya.

Zuma abinci ce cike da matuƙa na amfani. Sai babban amfani zuma da na sani shi ne na kaci kici da tayi ciki yana gyarawa. Ana samun shi ne a biran gona saboda akwai masu kiwon zuma ko ka ji ko kuma ashago ana samun zuma.

A'a gaskiya ba na da cikin masu shan magani kullum. Saboda bani da ciwon da zai sa na dinga shan magani kullum. Gaskiya ba na shan magani kullum, indai bani da lafiya na kan nemi magani in sha. Maganin kullum ace sai na sha magani kuma har na tsame min da ciwo irin wannan.

To, jam'i Hausa ya rasu da iri-iri gaskiya. Zakaga gida ya zama gidaje, jam'i zakaga kaman jami'a, jama'a za'ace jama'u, zakaga ah, taro yace tarurruka. To jam'i mabanbanta ne gaskiya a kalmar Hausa.

Toh shi amfanin gyaɗa da man gyaɗa a cikin girkin gida shi ne ita gyaɗa tana ƙara maiƙo sannan kuma ana ƙuli ƙuli tana da garɗi, shi kuma man gyaɗa ba garɗi yakeda shi ba, yana ƙara ma abinci daɗi ba za ka ji abinci ya bushe ba sannan kuma abu ne da yake taimakawa a cikin abun da jiki shi kan shi ya ke baƙata.

Eh to takardun aiki ina ajiye su ne a tsari, gaskiya takardun aiki ba takarda ce ta wasa ba don haka takardun aiki ma ni ba na tafiya da su gida. Anan wurin aikin da ke ajiye su, nake saka su. Saboda kada ka zo ka tafi da abu kuma ya zo ya lalace, ya zo ko ya bata ya zama ƙaye.

Gaskiya sunayen Hausa suna da ma'ana da labari. Eh gaskiya kamar yadda sunana ka ga Abubakar, to abin da Abubakar ya ke nufi shi ne, ah me gaskiya. To sunayen Hausa, haka ake musu, laƙabi ba wai da ka ne suke tafiya ba. Hmm sunayen Hausa, sunaye ne masu tarihi da ma'ana.

Shi yaro a ko da yaushe ana so dinga faɗa mai labarin da zai dinga gyara tunanin shi, ya dinga gyara mai tarbiyya, ya dinga gyara mai abubuwan da ya kamata. Lallai to shine abin da mu muke tunani. A gama da zamantak a gama da baya, ba za ka ba labarin yaron me wanan labari ba.

Eh gaskiya ni na iya adana kuɗi, musamman idan ina da wani abu mai muhimmanci da nake so na yi to bana kashe kuɗi nayi ta shagali ba gaira ba dalili ɗinnan sai dai idan kuma baka da wani abu da zakayi muhimmi to sai kuma mutum ya ajiye kuɗi, ya ajiye. Amma bana kashe kuɗi kaya gaba gaɗi.

Idan na tashi gaskiya ni abin da nake fara dubawa lokaci saboda ni ina yawan amfani da agogo da gayan da ke duba lokaci. Idan na ga lokaci kuma sai in duba saƙonni naga ina da saƙonni, sai na ga kuma saƙo suwa ye suka tura min. Muhimmanci ne ko ko wanda ba sai ka duba ba ne abin da nake fara yi kenan.

Da kwai ka brown. Eh to ina ajiye abu dan shi, gaskiya ina son in siya abun hawa ne, mota shine babban dalili da yasa ni nake son na fara ajiye kuɗi dan shi. To amma ka san ajiyan kuɗi abu ne da yake da wahala sai kana dage za ka iya tara kuɗi musamman kuɗi me yawa.

Eh, launi nafi son launin ruwan ƙasa, ok ruwan toka shine launin da na fi so. Don invka zo ko falo na za ga launin ruwan toka ne. Haka cikin ɗakin barci na zanin gadona komi su ne saboda ni ina son launin ruwan toka. Matuƙa gaskiya yana ƙayatar dani, ina son shi sosai. Yana ƙayatar dani yanda ya kamata, launin na ruwan toka.

E kasan ayyukan da muke yi a rana akwai waɗanda suna ɗaukan lokaci, akwai waɗanda basa kuma ɗaukan lokaci to duka ya danganta da wane kalan aiki. Eh wanne yafi yaɗa. Eh ka san shi kaga kaman sallah cin abinci amma a cikin aiyuka akwai wanda yafi komai ɗaukan lokaci shine bacci yafi komai ɗaukan lokaci.

A'a ni bana son wurare masu hayaniya. Bana son wurare masu hayaniya. Kwata-kwata ka gan ni ma. To ya zan in san wani abu shiyasa kullin inda nake zo nama yake ba hayaniya saboda ka ganni nan kwata-kwata a rayuwa bana son hayaniya hayaniya kwata-kwata bai man ba. Gaba ɗaya.

Eh, gidan da yake da zaure, sannan wanda suke zaune a yanayi da yawa shi ake ce ma gidan gado mu a al'adar Hausa. Zaka ga al'umma ne da yawa suna rayuwar su a gidan eh to, abunda ake tarayya a ciki wurin gyaran gida, tsaftace muhalli da girki ana kawo ƙwarya. Gaskiya.

To gaskiya amfanin za'ayi ana amfani da rayi biyun ko fiye da haka saboda dalilai ƙwara biyu. Wani lokacin akwai matsala shi kan shi network ɗin. Wani lokacin network ɗin muma ƙasan nan ba abuda zaka dogara da shi ba ne. Wani lokacin kuma saboda neman sauƙi. Zaka ga wani layin ya fi sauƙi a kira, wani layin kuma ya fi sauƙi a data. To shiyasa ake amfani da layi biyu.

Shi jagorantar mutane dole sai ka haɗa da haƙuri, ka haɗa da hikima, ka haɗa kuma da zafi wani lokacin. Saboda mutane suna da yawa, suna da damuwa, kowa da irin matsalar shi ko kuwa da irin halayen shi. To dole ka san yadda ake a matsayin ka na jagora ka tafi da kowa lau gami da halin shi.

Eh, ni wasan da nake a waje wasa ce ta jogin, abin da ake ce ma ɗan gudu da sassarfa. Motsa jiki ne, wasa ne, za ku yi da abokai ayi ta gasa da sauransu, abubuwa ne da suke da daɗi kuma kai za ka ji daɗin lafiyar jikinka. In kuma bai kayi ba akwai matsala, matsala babba ma kuwa.

Eh gidajen rediyo na duniya da suke shirye-shirye da Hausa ka, ka ga akwai BBC Hausa to irin rediyo, rediyo na gidan rediyo na duniya amma kuma suna shirye-shirye da yaren Hausa kuma ana jin daɗin amfanin su. Ka ganin shirye-shiryen su suna kawo labaran duniya da sauran su, to duka ana sauran sosai.

Abin da ya haɗa dukkan unguwa wani ne aka zo aka kama masu hukumar yaƙi da miyagun kwayoyi suka zo unguwan mu suka kama wani, wai yana saida kaya, kayan shaye-shaye, to wannan abun ya haɗa kan unguwa gaba ɗaya gaskiya. Duka, to an kallo da sannan yi ta magana a kan adinga sa ido da fita dan kar wani yazo yana abin da bai dace ba.

Eh lallai kam muna raba aika kawo wasu daga wasu don kuwa gidanmu ni na raba ma kowa ayukkanshi. Kai da safe in ka tashi aiki kaza zakayi, kai da safe in ka tashi aiki kaza zakayi duk wannan aiki ɗin nine na bada shi ni na raba ma kowa. Kuma sanka za ido duk ka tabbatar kowa duka aikin da aka ba shi ana yi, yana yi. Wannan shi zai kawo kwanciyar hankali da sauransu.

Gaskiya dattawan yadda suke kare lafiya shi ne suna ƙoƙarin motsa jiki. To amma kuma, motsa jikin zaka ga ba irin yadda yake tunani ba. Saboda jikinsu ya riga ya yi nauyi to akwai irin motsa jikin da zasu iya akwai wanda baza su iya ba. To wannan shine abunda dattawa ke yi sannan kuma duk dattawan kuma suna kiyaye abinci. Kaga ba zai yiwu dattijo ya ci kowani irin abinci ba.

Eh to masu barkwanci intanet da nake kallo kaga akwai Busho, akwai Dila akwai Daushe duka masu wasa ne na barkwanci waɗanda suna nishaɗantar da mu matuka muna kallon wasu nasu kuma yanda ya kamata lallai dukansu kowaa da inda yafi dacewa amma duka in ka haɗa barkwanci suke a baku darasi, kuma ogansu gaba ɗaya shine ɗan Ibro.

Eh toh shi ako wane lokaci na shekara, muna jiran abinci kala kala kaga da kaka dai muna jiran shinkafa wake da sauransu da dawa gero, da kuma da rani kaga ana noman, rani ne kayan lambu ake nema. To shine abubuwan da ake jira. Ko wane lokacin shekara akwai abin da ake jira.